Lokacin da nake jin damuwa ina kira ɗan uwana sai mishi bayani ga irin damuwa da nake da shi. Shi kuma wannan ɗan uwan zai bani shawara yadda za mu samu maganta wannan damuwan da nake ciki.

Na fi amfani da kafofin watsa labarai na Aljazeera da BBC domin su ne sun fi ka labarbaru kala kala na duk abin da ke faruwa faɗin duniya, daga Afirka dukka daga America dukka suna bada labarbaru.

Ina amfani da sabulun solo ina wanka da shi. Domin sabulun solo yana da amfani sosai a fatan jiki. Yana warkar da kurarraje, zufa, yana warkar da kazuwa, yana sa kuma fatan jikin mutum ya yi laushi, ya yi haske da kyau.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba kullum ba. A lokacin zafi ina shan ruwan sanyi sosai sosai amma in lokacin sanyi yayi bana iya shan ruwan sanyi domin kaɗan in kamu da cutan tari da mura da zazzaɓi ko ciwon kai.

Muna da ɗakuna guda biyar. Duka ɗakunan kowannenshi yana da mabudinshi da ake amfani ana buɗe ƙofa ana kulle ƙofa da shi. Kuma daga ban da gate, ƙofan gida na fari shima yana da nashi mabuɗi daban.

Lokacin rana da na fi so shi ne daga karfe uku na yamma zuwa karfe biyar. A lokacin rana ya sauka, rana bai da zafi, mutum zai iya huta, ya ji daɗi domin babu zafi. Zufa ya ragu a wancan lokacin.

Bana son wurare masu hayaniya domin hayaniya da yawa yakan tayar min da hankali, yakan ɓata mun zuciya, yakan sa mun ciwon kai. Inda akwai hayaniya da yawa nakan gudu in bar wurin.

A'a, ba na iya jefa dutse da nisa. Domin hannuna gaɓoɓi na duka suna mun ciwo. Ba na iya ɗaga hannuna sama in jefa dutse don yana mun wuya. Domin in jefa dutse da nisa ba zan iya ba. Domin ban da ƙarfin jefa dutse da nisa.

To wurin aikin mu dai ba laifi wurin aikin mu yana da kyau. Don a wurin nan in mun yi aiki da kyau muna aiki muna samun biyan bukata, muna samun cin abinci, muna samun lura da iyali a wajen aiki amma inba muyi da kyau ba ba mu samu.

Abun da ya fi mahimmanci a kasuwanci shi ne sayarwa da sayarwa da saya. Kana sayar da kayayyakin ka in ka samu masu saya. Kana ciniki, saya da sayarwa yana da mahimmanci a wajen mai sayarwa da kuma mai saya.

Ina zuwan kasuwa ranar Alhamis, domin ranar Alhamis ne ranan kasuwan garin mu. Ranar Alhamis ne muke zuwa sayayya a kasuwa mu saya kayan miya, mu saya abinci su masara, su doya, su kuɓewa, daddawa, gishiri da sauran su.

Ina son fin zama a kan tsayawa Domin zama yana fitar da gajiya a jiki. In na zauna zan miƙe kafa na, in ji daɗin zama na. Ba zan gaji ba amma na tsaya ina gajiya. Na fi son zama a kan tsayuwa.

Abun da nake lokacin da ina da damuwa shine nakan samu abokanai na, 'yan uwa na, in ji gaya musu ga damuwan da fa nake, nake ciki. Zasu bani shawara yadda zan bi in fita a cikin wannan damuwowi. Domin shawaran mutane da yawa in ka ɗauka ka yi amfani da suka ji daɗi.

Ba na zuwa gidan fim domin gidan fim kullum ana yin shi da daddare. Ni kuwa ba na son in fita da daddare domin ba na so wani abu ya same ni ba. Shi ya sa ina zama a gidana ina kallon talabijin ba na zuwa kallon fim ko kaɗn ina zama ina kallon talabijin a gida.

Eh, kwarai dagaske muna yin addu'a. Komai domin tushen rayuwar ɗan adam ka tashi da safe ka yi addu'a, da rana ka yi addu'a, da yamma ka yi addu'a ka gode ma Allah Ubangiji Mahaliccin sama da ƙasa. Shi ne ya halicce mu, mishi zamuyi addu'a muyi mishi godiya, mu roƙe shi gafara ya bamu lafiyar jiki da na ruhu.